Kana fin son miya mai zafi ko mai sanyi? Eh gaskiya ni nafi son miya mai sanyi, saboda ai in aka ce miya mai zafi, miya ce fa wacce daga lokacin da aka sauke ta daga wuta za a zuba ma ita ko a baka. Kuma idan ya zama na cewa miya da zafi, ai in kana cin abincin ma zai ringa ƙona ka ne. Kuma sannan ba za ka rangajin taste ɗin abincin ba, duk lokacin da aka ce wannan miya mai zafi ce. To ko kana cin abinci ma taste din ma da zaƙin maggin da komai duk ba za ka ji ba. Amma idan miya ta i sanyi, to idan kana ci duk wani taste ɗin da yake jikin miyan ai za ka ringa jin shi. Shi ya sa gaskiya ni nafi son miya mai sanyi fiye da miya mai zafi sosai.

Wanne lokaci na rana kake fi so? Eh, lokaci na rana da nake fi so gaskiya shine, na fi son lokacin rana misalin karfe huɗu. Saboda ai misalin karfe huɗu shine lokacin da nake tashi daga gurin aiki na taho gida. Don haka, misalin karfe huɗu na rana shine lokacin da nake fi so gaskiya a rayuwata. Wannan shine gaskiyar magana saboda na tashi tun da safe, na ci abinci na tafi gurin aiki tun karfe takwas. Idan karfe huɗu ta yi ai gida zan dawo in ƙara cin abinci in kwanta in huta. To shi ya sa wannan lokaci shine lokacin da na fi so na rana gaskiya ni kam.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? Eh, ni gaskiya ina tsarkake gidanmu sau da yawa. Saboda idan aka ce tsarkake gida, ai ana nufin share gida kenan. Mu kuma gidanmu mun kasance mutane ne masu tsafta. Don haka mukan tsarkake gidanmu lokuta daban-daban. Don haka, ai tsarkake gida abu ne mai kyau. Shi ya sa ma na ke tsarkake gida. Yadda nake tsarkake gidanmu shine, ina fara tsarkake gidane da misalin karfe takwas na safe. Idan na tashi daga bacci, sai nayi sharan farko wanda yake nufin tsarkake gida ke nan na farko. Idan kowa ya ci abinci, kowa ya fita daga gida, na san wannan cin abinci da aka yi an zuzzubar da abinci a ɗaki ko wajen ɗaki, sai in ƙara tsarkake gida saboda gidan mu yayi kyau. Wannan shine tsarkake gida da nake yi na biyu. Daka nan, zan tafi gurin aiki. Idan na je gurin aiki na shiga ofis, shi ma nakan tsarkake ofis ɗina domin ya zama yayi fes fes ba tare da dattun ƙura ba ko wasu abubuwa. Wannan shine tsarkake ɗaki da nake yi na uku. Idan na dawo gida da rana, tun daga gidanmu akwai bishiya, na san akwai iska. Da iskan nan ta, ta zuzzubo da ganye kai a tsakar gidanmu. Sai in ƙara tsarkake gidanmu na uku, sai in ƙara tsarkake gida. Kaga kenan, na tsarkake gida na uku, sannan a ofis na tsarkake ofis. Kaga kenan, na tsarkake, na yi tsarkaka su huɗu kenan. Don haka, amma wancan zai zama tsarkake ofis ne. Don haka, na tsarkake gida su uku kenan. Idan na zo na yi wannan, zan ƙara zama in ci abinci in kwanta bacci. Da misalin karfe huɗu, zan ƙara tashi na ƙara tsarkake gidanmu. Daga nan sai in tafi yawo na ko in tafi na ƙwallon je in yi wasa. Idan na dawo da magariba, lokacin da zan kwanta bacci sai na ƙara tsarkake gidanmu. Kuma ba wai ni kaɗai nake tsarkake gida ba. Ko da ba na nan, wasu su kan iya tsarkake gida saboda mu gidanmu ba ma zama da datti. Mu kan gaskiya muna tsarkake gidanmu. Saboda ai inka zauna ba ka tsarkake gida, ai ka zama ƙazami. Baƙi in suka zo gidan ku ma dariya za a yi muku. A ce waɗannan ba sa son tsarkake gida. Ka ga abu ne wanda ba zai ma daɗi ba. A ce a matsayin ka na mutum bahaushe kuma ba ka son tsarkake gida, sai dai kawai ka bar gida. Hakan nan kara zube. Ni kam gaskiya ina tsarkake gida. Ba na barin gidan mu da datti. Shi ya sa ma kowa a gidan mu yake so na. Saboda an san ni mutum ne mai son tsarkake gida. Gaskiya kam, saboda in ba ka tsarkake gida, ai datti zai ringa shiga gidanku ta ko'ina. To kuma gidanku in ya zama da datti, bakwa tsarkake gida, to ai gidanku ya zama bola kenan. Ni kam gaskiya ina tsarkake gida saboda ba na so gidan mu yayi kama da bola. Shi ya sa na ke tsarkake gida lokuta daban-daban. Ba wai lokaci ɗaya kawai ba, a'a. Nakan tsarkake shi lokuta daban-daban domin na tabbatar da cewa gidan mu yayi haske, yayi kyau ba tare da wasu masu gane cewa ba ma tsarkake gida ba. Amma idan ka je gidan wasu fa, sai ka ga saboda ƙazamai ne su, ba sa tsarkake gidansu. Amma mu gidanmu duk wanda ya shigo gidanmu, ya talar yake ga gidan mu a tsarkake yake. Mu na tsarkake gida. Ba wai kawai zama muke kara zube, ba za mu tsarkake gida ba. Don baban mu ma idan ya dawo ya talar gida da datti, ba a tsarkake gida ba, za ka je na yin faɗa ne. Zai ce, "Me yasa ba za a tsarkake gida ba?" Sai dai ai ta barin gida da datti. Shi ya sa ni ma na so in in dinga tsarkake gida. Ba wai in bar gida da datti ba. Ko da maman mu ma in ta dawo, ta talar da gida da datti, tana faɗa ne ta ce, "Me yasa ba za a tsarkake gida ba?" Sai ku ringa zama cikin datti. To shi ya sa ni ma na koyi tsarkake gida. Wa tsarkake gida ai abu ne mai kyau. Ko a musulunci an ce zama cikin tsafta ai abu ne mai kyau. To haka me zan ringa zama a cikin ƙazanta? Ni kam gaskiya ina son tsarkake gida. Tsarkake gida ai abu ne mai kyau. In ba ka tsarkake gida to ai ka zama ƙazami kenan. Wasu ma za su iya kiran ka su ringa cewa kai shugaban ƙazamai. Ka gan ana ce ma shugaban ƙazamai? Ai ka samu matsala. Shi ya sa ni kam gaskiya nake so in ringa tsarkake gida. Tsarkake gida ai abu ne mai kyau. Ba wai ka ringa zama cikin datti ba. Ba ka son ka ringa tsarkake gida, gidanku ya ringa wari saboda rashin tsarkake gida. Kuma duk gidan da ba a tsarkake shi, ai ana iya samun sauraye su zo su ringa zama a wannan gidan. Duk inda ka ga sauro fa ƙazanta ne yake kawo sauro. Da gidan da ka ga sauraye to ba sa tsarkake gidansu ne. Shi ne wannan saurayen su yake sa mu su zo su zauna a wannan guri saboda su sauraye ƙazamai ne. Kuma rashin tsarkake gida, hakan nan ya zo ya ja sauraye su girma a gidanku su zo su ringa cizon ku, su samo ku cuta, ku je ku yi asara kuɗi, ku yi asarar lokaci. Duk abin da yajan yo muku, rashin tsarkake gida ne.